Abun da gida yake nufi shine ah, muhalli muhalli inda zaka zauna da kai da iyalanka ko kuma kai kaɗai da kuma dukkan wasu. Ah, abubuwanka na adani suna tattare a wannan wurin tare da ƙarƙashin kulawarka ba tare da tunanin wani haɗari ko kuma me zai faru ba. Wannan shi ake kira gida, wato muhalli.

A wasu daga cikin ƙananan abubuwan da suke samun farin ciki sune kasancewa tare da ƴaƴanmu cikin nishaɗi da jin daɗi ba tare da ka saya musu wani abu ko wani abu a'a ku kawai ku zanna kuna nishaɗi kuna farin ciki.

To duk abinda yazama haka cikin damuwa ko kuma cikin nuna alhini kake amfani a ƙananan kalmomi wanda baza su zama na matsawa ba irin maimakon kace bana sonka ko bana ƙaunarka ko ina ƙinka a'a sai kayi amfani da kalmomi irin wannan abun be min ƙyau ba.

Akwai watarana da muna zaune muna cikin talauci, bamu da ko sisi muna lissafin ya za'ayi tun daga safe har zuwa wajen ƙarfe hudu na yamma wato huɗu na marece. Kawai sai aka buga mun waya aka ce in zo wani wuri ina zuwa. Sai aka ɗauki kuɗi naira dubu ɗari biyar aka bani wannan shi ne dadin da naji da bazan taɓa mantawa da shi ba.

Ƙwarai da gaske sun sauya musamman mu a ƙasar Hausa, inda za ka ga yanzu an ƙirƙiro wani Arabian day, an ƙirƙiro wani modest night, modest day da wani cocktail party dinner wanda duk babu shi a tsararrukan auren malam Bahaushe.

To gaskiya, motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Ba dan komai ba saboda ko don ko ta kwana, shi kuma abinci mai gina jiki. Mu a wajenmu saboda tsadar rayuwa ma yana da wahalar samuwa. Idan ka samu yau gobe ba za ka samu ba, ko kuma in ka samu yau gobe ka samu jibi ba za ka samu wannan ya sa. Ba a iye, samun abun yadda ya kamata. To dan haka mu a nan ɓangaren, motsa jikin ya fi muhimmanci.

To, Sokkwatanci wata Hausa ce wadda take da banbanci sosai musamman in ba wanda yana tsuba ma bai gane wasu abubuwa da suke faɗi. Zazzaganci kuma shima wasu abubuwa ake ragewa a cikin hausa amma Hausar Kananci ita ma sai ta zama akwai wasu abubuwa nata wanda za ka ga dariya ma za su baka. Amma idan kace maganan Hausa tsayayya wacce take tsaka-tsaki to sai muce Hausar Zazzaganci ce a tsakiya.

Eh to wannan ita ce abin da Hausa ke amfani da shi a majal lamiri lokacin da mutane basa nan kuma ake so a aika saƙon gaisuwa gare su. A ku gaida gida, ku da kuke gurin wanda zaku tafi ku ake gaida ko ake ba wannan saƙon. Ma'ana in kunje ku gaida gidanku, ku gaida mutanen gidanku shi ake nufi ko kuma ku sauka lafiya.

To aƙalla ba a ƙasar ba ina shan ruwa, aƙalla kamar su goma a wuni. Wanda idan ka tattara ruwan yana iya kai lita biyu zuwa sama, daga lita biyu zuwa sama zuwa biyar ma a wuni. Ina shan ruwa sosai ko da ina jin ƙishi ko ba na jin ƙishi, in na ga ruwa ina sha. Don haka ko da yaushe kusa da ni ina ajiye ruwa.

Ita zuwa gida sallah yana tasiri ne ga mutanen da suke wasu wurare musamman a hausance muce waɗanda suka je cirani. A duk lokacin da ya zama an ce sallah ta yi misali muna Legas ko mun je Abuja ko Port Harcourt za ka ga kowa ya tattaro ina shi ina shi ya taho. A wannan lokacin ana samun cunkoso a hanya da yawan motoci wanda, a-a akwai wani lokaci da ana gyaran hanyar Abuja wasu hanya ta cushe wasu da yawa a nan masu kai sallarsu a hanya. Dan an yi kwana biyu hanya ta kulle saboda cunkoso.

To alal misali, bari in yi amfani da abin da na sani, ɗinki. Idan kana koyon ɗinki, za ka fara zuwa kana kallo, kana kallo har a fara koya maka taka keke. Daga na a koya maka fara baka sa maballi har a kai ga ana yanka a gabanka har a fara baka dinki eh, kyallaye. Wata rana a fara baka ɗinka to mazagi. Ana nan, ana nan a fara baka ɗinka shiki har a kai ga an fara baka ɗinka kayan. Ai maka yanka a baka kayan ɗinka. A kai matakin da za ka fara yankan koya maka yankan har ka iya yankan, ya zama za ka iya yanka da kanka ka ɗinka da kanka. To daga nan kuma sai a baka ƴanci wato freedom.

Hakika kana iya gane mutumin da ya zauna da dattawa a irin wannan makarantar hirar ta yanayin karin magana da salon zancensa. Kuma wannan yana faruwa ne daga abin da ya koya a wannan zaman. Wannan wanda bai wannan zaman ba kana zama da shi za ka gane saboda bai iya ba bai iya ah za ka ga magana kawai yake yi ta bayyane amma salon zance za ka ga ba shi da shi.

To! Na taɓa bacewa shi kuma ba bacewa ne ba makuwa nayi. Sakamakon haɗari, mun yi haɗarin mota sai kaina ya juya. Ana yin gabas, oke ana yin yamma amma sai na ga gabas ake. Ma'ana inda muka fito kaman nan muke komawa. Ma sai na daure naƙi tambayar kowa har sai da muka zo wani wuri wanda na tabbatar da eh daidai muke sai hankali na ya dawo daidai.

To ban fahimta ba amma abinda nake kallon ita wannan tambayar kamar tana so tayi magana ne game da tukwuici. Tukwici ana bada shine a lokacin da mutum ya kawo maka wata kyauta ko ya kawo maka wani saƙo mai muhimmanci sai ka ɗauki wani abu ko kudi ko wata kyautar daban sai mashi to ga tukwici.

Kacici-kacici ya ɗauki salo iri daban-daban. Akwai wanda ake yin shi na kai tsaye wanda yake tambaya da ba da amsa, akwai wanda kuma ake yin shi da salon magana ko kuma da karin magana wanda za'a faɗi rabin karin maganar kai kuma ka ƙarasa ko kuma a faɗi ƙarshen karin maganar kai kuma ka fadi farko. To akwai wanda kuma kai tsaye tambaya ce zaayi maka ka bada amsa.

Muna da kaji a gidan mu kuma kajin suna da dama ana kiwon su kuma lokacin a kukansu zakarin shi yake nuna mana cewa asubahi yayi. Sannan kuma suna da hasan jama'a wato suna da abuta sannan kuma aa tun lokacin da wani mugun abokiyatin karosu zaka ji kukan da suke yasha banban da kukan da sukeyi na al'ada.

Yana faruwa ne daga abin ɗaukar hoton mai kyau na zamani da kuma wurin da aka je don ɗaukar hoton, sannan da irin kayan da aka sa. Domin mafi akasari idan za mu ɗauki hoto a al'adance, akan je a kwashi kwalliya ne. Ai, kwalliya sosai sannan a tafi wurin ɗaukar hoton.

Da yaƙe dama maza a, adalci ba gwanaye bane wajen yin girki. To, na taɓa girka. Yunƙunrnncewa zan girka shinkafa da wake, na dafa waken lafiya lau na dafa shinkafa lafiya lau. Kawai sai na zo kuma na ɗebe waken na zuba wai a matsayin sadiyar kutare. Kafin ka ce mene wannan shinkafan ta koma baki, ta yi duhu kuma tai karfi.

Toh, babur mai ɗaukar fasinja mu anan za ka gan su manya-manya ne kuma ah suna da kauri da sun sha banban da ainihin mashin wanda muke amfani da shi. Sannan kuma akwai babur mai ƙafa uku wanda shi ma dama anyi shi kamar tsari irin na mota wanda duk don ɗaukan fasinja akayi su.

To ita ta sawira hanya dama takan sa ido ne a kan ta kwarai ba don komai saboda ita ke baka umarni, ita ke nuna maka abinda ke faruwa a hanya na kyau da rashin kyau, nisan gari da kuma aa alamomi wanda ke nuna akwai kwanua, akwai kwana akwai mi abubuwa dai wanda za su zama suke baka, a harsashen abunda zaka tarar a gaba.